Ina magana da abokan ciniki ta hanyar amfani dayanar gizo gizo ina amfani da manhajoji da ake amfani da su wurin kasuwanci irin su WhatsApp, Telegram, Instagram da sauransu. A duk lokacin da na ɗora kayana a kan wannan manhajoji, idan wani kostoma yana buƙatar si ya, abokin ciniki yana iya turo min saƙo in mai damu shi da martani a cikin wannan manhajoji.

Na fi son kayan zaki akan kayan gishiri. Kayan saki ma musamman kayan kara, kayan gara suna kayayyakin da ake yiwa amarya. Idan za a kai ta gidan mijinta a al'adar Hausawa. Waɗannan kayan gara sun haɗa da dublan, da alkaki, da nakiya da kuma cincin. Duka waɗannan gara suna da zaƙi kuma suna da daɗi.

A'a, ba na ɗan ficikin tufafi. Na fi son tufafi wanda yake da fadi wanda zan iya yin kazar-kazar a ciki ba tare da takura ba. Idan dai har tufafi ƙarami ne, ba na iya sakewa a cikin shi, yana jinna matse, sannan ba zan iya kamar gudu ba ko kuma in yi tafiya da sauri. Amma idan tufafi yana da fadi, zan iya abin da nake so ba tare da takura ba. Saboda haka ba na yin ficiken tufafi.

Ina bayar da ra'ayina a wurin aiki, ta hanyar fara ɗaga hannuna, idan lokacin ba da ra'ayi ya yi, ko kuma idan an yi tambaya. Zan ɗaga hannu na, idan aka bani izinin yin magana, sai in fara magana cikin nutsuwa, in faɗi ra'ayi na akan wannan abun da akai tambaya a kanshi, ko kuma abin da nake son ƙarin bayani akai.

Eh, ina zuwa aiki a daidai lokaci saboda bana son makara. Bana so idan nayi gayyaci wani, wani wuri yazo min a makare saboda haka nema ina ƙoƙari duk inda nake zuwa inje akan lokaci musamman ma gurin aiki saboda haka idan lokacin aiki yana farawa ƙarfe takwas, wani lokacin ina iya isa ƙarfe bakwai da hamsin da biyar koma abinda bai kai haka ba.

Ae inayin kiran bidiyo musamman ma tare da ƴan uwa da abokan arziki waƴanda muke nisa da juna. Ina da ƴan uwa waɗanda suke wasu garuruwa kamar Legas sannan inada ƴan uwa da suke wasu ƙasashe na daban ma kamar Makka, kamar China, kamar Malaysia. Duk sanda nake son yin magana da waɗannan mutane ina yin kiran bidiyo domin in gansu, inji daɗi a raina.

Ina kwana ne a kan gado saboda ya fi mun daɗi wurin yin bacci. Bana son kwana a ƙasa saboda hakan yana iya haifar mun da ciwon jiki ko kuma wayana ya ƙage wani lokacin ma in samu shati a cikin fuska na. Amma kwana a gado yana da daɗi saboda akwai katifa mai laushi sannan bacci ya fi daɗi a sama.

Ina amfani ne da hannun dama na a mafiya yawan lokuta. Ni abin da mutane suke kira badamiya ce. A duk lokacin da nake son yin abu, hannun da yake fara zuwa min shine hannun dama. Hakan kuma yana da kyau, saboda yana da alaƙa da addininmu, addinin musulunci, saboda ana so mutum ya kasance yana yin abubuwa da hannun dama.